Ai abincin da yake sani nishaɗi sinasir ne da yankakken kwai akan shi kawai. A yayyanka mai ƙwai sinasir shine yake sani nishaɗi kawai in ga ina ɗankar yansa ga ƙwai.